Iron ice cream ɗin da na fi so shine chocolate ice cream ko vanilla ice cream ko chocolate ice cream dai shi dai ko vanilla ko ice cream ice cream shima dai duka ina so.

A'a, ba na sa, ba na da sa hannu a saƙonninmu. Kwai masu sa hannun su sai su tura amma dai, eh to idan kuna nufin muna, ina rubuta kafin a tura saƙon to nima ina ɗan rubutawa sai a je a duba ɗin wane ne ya fi sai a tura shi.

Yanda nake shaƙatawa lokacin hutu shine in ta kai fita inje in siyo abinci a Chicken Republic, ko inje Yahuza suya in siyo nama, ko inje dawan wuri abin da ban taɓa ciwa sai inje inci.

Akwai dan-- babban dangantaka tsakanina da shugaban aiki. Muna dangantaka sosai, akwai dangantaka muna shiri sosai. Muna, mun san iyalan juna, muna shiri dai, kuma kowa, yasan kowa.

Rana mafi kyau a mako shine ranan Alhamis. Ni dai amon a wurina, a ganina wanda na fi so shine rana Alhamis. Shine rana da na fi so shine kuma rana mai kyau a mako.